Tabbas waya na gaskiya yana haske da kanta. Wasu lokaci inaiya ragewa, wasu lokaci ina iya ƙarawa, amma dai in an bar ta dai kanta ɗai, tana iya ta ragu ta sauka da kan ta. Tana da irin haka dai amma in dai haske ne, tana rage haske da kan ta. Wannan kai ya zama garantti.

Eh ni kam gaskiya fa ina sa turare kullum fa. Bisa ga wurin aiki da nake zuwa ya zama dole kana alaƙa a cikin mutane. Soya zama dole ace wai kana sa tillare kullum kullum saboda kar ka je wuri kana wari ko wani abu hake dai.

A'a bani, bawai na san, bawai ina san aikin bayan lokacin nan bani bawa. Na fiso ka je ka yi aiki a lokacin ka ba tare da yin aiki bayan lokaci ba saboda gaskiya baya da dadi. Sukai aikin ka lokacin ka ya kama ka kama ka tattara kayan ka ka tafi gida.

Gaskiya na fi son AC fa saboda da gaskiya ta fi daɗi kuma gashi da gyara jiki kuma gashi bawa ni kara ko wani ko'ina za kaji shiru. Kuma fanka dai to ga surutu ga kuma wasu lokaci yana daɗa ba da zafi.

Eh, ina tsara tsabar kuɗi fa gaskiya yana da kyau a shekarar tara sabbin kuɗi. Yanzu ma a Najeriya fa gaskiya gwamnati suna ɗinko ƙudi fa da wuya ace za ka ga kuɗi marar kyau ko kuɗin da ya ɗan koda haka dai gaskiya yana wuya inda yanzu ne.

Ina sa-- ina iya sasanta rikici a aiki ba bisa ga kowa zan same kowa da kowa. In gaya mashi, "Ima laifi kamun ne?" In gaya mashi, "sai mu sasanta." Ima wani abu ne da za mu yi magana. Ku ace anya kuri'anya, an ya fe kawai shikenan.

Ina ajiye hotuna wayana a cikin wato gallary dina kenan abin da aka kira phone storage saboda awurin nike tara su nike tara hotuna masu kyau masu zan amfani dasu anan gaba ba.

Ina yin, abubuwa masu dama fa inda don ƙara aiki ne saboda ina da kyau, a ce mutum yayi abubuwa da dama bisa ga in wani abu ya taso za kai iya yin wani saboda ka ƙara aiki. Saboda ina yi abubuwa da dama.

Ina goga haƙora, sau biyu ne a rana. Gaskiya nake goga haƙora na sau biyu a rana, saboda gaskiya yana da kyau ace kullum ka na goge haƙora, saboda kar kaje wani wuri bakinka na wari ko wani abu haka dai.

Eh, ni dai ba mai daukar hotuna sosai ba ne, amma dai wasu lokaci ina iya in dauka hotuna masu ɗan yawa haka dai. Amman. Ni kam ba wai kullum nake son in dauka hotuna ba saboda ina da wani irin kunya-kunya ke nan dai a ɗaukan hotuna ne gaskiya.